Eh nakan je wurare da wuri, wani zubin kuma nakan je daga baya. Ya danganta da irin wurin da za ni da kuma me zai kai ni gurin da kuma me za a yi a gurin. Idan abun da ya shafi makaranta ne, nakan je da wuri, saboda kaje da wuri ka samu kujerar zama da wuri a fara ko mai a gabanka. Amma idan kaman biki ne ko bikin ɗaurin aure ko biki na suna ko biki na karrama wani ko daidai sha'anin da ba makaranta ba, gaskiya daga baya nake zuwa bana zuwa da wuri, na fi zuwa daga baya.